A'a, bana yi bawo, gaskiya ne bana yi ba. Na so yi toɗe da ran je in yi jin shi hawo ah a baya na abu nan ba a gidan na ba, bari in iya yi ba. Kuma abu re ba abu, da ka ce toh, ka yi haka, ka yi haka, ka yi wancan ba. Ni da ga ce haka wallahi ni bari in iya yi ba o. Abu na gaskiya ina fada. Da ga ci haka wallahi ni dai bari in iya yi ba. Kuma ni ina bi ta waye abu ina so ba abu. Na tande ce kai bari ka iya yi abu haka ba. Wai ka iya a yi abu ina ruwan ka fada, ina ruwan ka. Da ga idan ka wuce, ka wuce mana. Da zun ma kana sa baki ba abu, ba abu naka ba kana sa baki. Ama me? Akwai, akwai a ba ka dai, ba ka dai abu nan ba. Ba ka dai wu ka ba.

A'a muna zuba shara a waje mana, a waje muna zuba shi a waje. Hedai ka fita kuma mota ne na suna zo, zai zo dauka shi a, a muna zuba shara. Do dai zo dauka shi a kuma ƙarfi guda biyu, biyu haka a na kwana. Dai zo dauka. Ma ni ba, ba ne, ba na so yi abu dai hannuna ba wo gaskiya ne. Muna so zo zama gida dai in je aiƙi ne in dawo kawai in ci abinci. Na dawo aiƙina hama cikina yana yi fafa a ciki. Kuma ba ne ya yi banza a bumba. Kuma abu na shara na, den shara akwai, akwai nasa guda, guda daya a cikin ɗakina ƙarami haka. Don dai den tashi, den tashi dai den je aji shi a waje.

Bana baƙi da yi wanku ba wallahi bana yi ba. Kuma idan ce mutane suna yi, ya munage mina. Mutane suna yi muna gani. Kuma ni bai dai iya yi ba haka ba. Kai, idan taba baka iyo awu idan baka iyo mai kyau wallahi babu dai ce. Kai bai dai iya yi ba, bai dai iya yi ba, bai dai iya yi ba. Kuma bana so sa baki a cikin, a cikin abun bana so yi ba. Wallahi, bana so yi abuna haka yiwu. Bana so sa baki a komai ba gani gani. Awu a abun bai, bai, bai bani abu na ba den, den, den abu na kewaye wallahi gaskiya.

Ni bana zama a kasuwa bawo, bana zama a kasuwa ba, idan ce Yusuf di, di, diji a wurin ruwan shi ba ruwa na ba, wannan hankali na bazai ce ka saya a wurin dinjiba. Kuma idan zama a gida tau idan zama ba rai ba abu dinnan yi shashashaba, wallahi ba abu na shashaba. To kuma kana so yi abu na can tau kai ina ruwan ka ba ruwa na ba ba, in yana so wuta rem wuta bani, banɗi lokaci dinnan ce kara bari ya yi abu nan ba. Dib ni yana so wuta rem wuta na harin ce. Wallahi banɗi lokaci dinnan je yi wancan, yi wancan, yi wancan, dawo gidan in yi wancan. Wallahi bazai iya yi ba. Kuma ni bana so wasa, ban sa wasa ba. Bana in yi abu dinnan yi abu dinnan kai bi daya, dutsiya daya, bari in je shiga abu bari in ya shiga ba. Kuma mutane bai sani ba au gaskiya su bai sani ba. Kuma ni na sani fa.

Ina so, ina so yi irina bikin haka, eh irina bikin haka. Wancan ina so kuma akwai, akwai wane, akwai wane, eh, eh babana ya, ya, ya taba ya kawo a gida. Na so shi kuma yake wancan bari in yi bari ba. Bari to na bi shi haka kuma ba abun da in je in ce ka, don in yi ba bari in yi ba bari in yi ba wallahi. Dika yi ya fita a gida to dika yi ya fita a gidan nan. Ba lokaci dika yi ya zama a gida ba. Kai na so je wani tokaje ba, ba lokaci dakace a bari in yi haka ba wallahi. Kai kuma abu na wancan mutane ba na so ba gaskiya ne. Abu wancan mutane ba na so ba.

Eh, baden ciyawan can ya iya kabawo. Da biyu haka. Ko huna karya mota mai suna yi kuma ne? Bana so yi abun da ya zo, da ban damuwa ba. Bana so yi abun da ya taba bani damuwa ne. Bana so abuna chamber. Kuma ina so yi abin da ya bani, abona kwari. Ba a kumbari ya bani kwari ba ko walai, bari in yi wa yi ba. Walai. To, da kaiya. Akwai, akwai wanda da kaiya, dakyau haka. Mu bi da kaiya fitar chamber. Mu bi da kaiya fita ba.

Walai ba naji awurin su bawo. Gani, gani. A suna, walai ba na so yi abu na kuma bari ribani ntsirawa. Gani ana. Mutane suna cewa ni ba na so bi mutane ji iya abun ba. To yaya? Inje in yi me? Ni banda lokaci don je banza magana awurin bawo. Akwai ni a gida akwai ni a gida baran iya pita, inje banza abun ba. Walai. Yi haka walai baran yi ba. Na rantse baran yi ba. Bari yi ba. Bari taba yi ba. Gaskiya ne.

Eh na guda, akwai shi da colour na, na bake haka wancan na so. Ba wancan ba, don de ka zuwa da shi, wallahi ba na so shi ba. Ba wancan, akwai shi da bake haka wancan na so. Akwai wani na ninde, eh wancan ai mai sunan shi haka. Na manta da suna shi, in mun je a wuri suna yi, suna yi abu nan mu je sa shi. Akwai shi da kyau muna, mutane bai sani ba. Akwai shi da kyau. Wallahi mu sa shi a dubu daya kuma tara ne, but eh tara, tara ne mu sa shi a tara.

Bana iya a buna safi bawo. Wallahi. Dazara kuma. Wallahi na jiya kuma kasuwa mun din fita da wani wancan muje azara, muje saɓo kuma bai yiwu ba. Wallahi. Dawo a dere. Ma muta ne suna cewa a anya can, anyan can akwai kyaubai bashi dakyau ba to inaru wanka. Inaru wanka mu taimaka.

Akwai, akwai na akwai shi yayi flat haka. Inada shi cash. Eh flat nan na gishin akwai yayi kyau nawa. Kuma na sasu abu bankudi kuma. E zana bana yin anfani dishiba. Bana iya yin anfani dishiba. Na bishi ya gira haka. Bolai. Mamota suna ce a ya na yi farin dishiba na ce kai ya dace yin farin dishin. E zana bani abunda yin dishiba. Walai ba abu ba. To idan ya bi shi haka na bi shi haka ne. Walai ba abunda in ce a ba in fita dan jayi ba.

Kai wancan, wallahi ba a so kasuwa, kasuwan, kasuwa, kasuwaanci ba wallahi gaskiya ne. Bana so so. To, akira shi mana. Sai ka iya akira shi ba. Akira shi ka ce shi, ka ce mu, eh, hu ji na kira. Wallahi. Kuma ke bi ji addu'a ba. Me kina yi agida? Ki ji addu'a muna. Kaman kina wu ta agida ko? Wallahi. Yan zunan na tashi a becci. Ya zunan na tashi.

Bana tari kurumba wallahi. Kuma abu nan mutum bai saniba, wallahi gaskiya akwai abu nan mutum bai saniba. Mutum na nima abu, mutum na nima ishe, mutum bana nima abu ba, mutum bana nima abu ba. Gaskiya ne. Dika iya bashi haka, to ka bashi haka. Ya kana, kana tashi, kana daman mutum, kana damu, kana dama mutum kamar kana so ka sesi. Wancan bai kyau ba. Idan kana so iya abu ka iya ka yi shi. Kuma bana so a yi ba iya abu ba, kana so dami mutum kawai, yaya, yaya kana so ka sesi ne. Abu wancan bai kyau ba wallahi gashi ba shi kyau ba. Gaskiya na, na faɗa ba shi kyau ba.

Eh ina yi mana, ina tare da diri mana kuma ina kira saurayi nani. Wallahi akwai shi da kyau haka. Ya ce shi ya dawo daga UK kuma suna yi magana shisonsho haka. Wallahi ina son shi fa. Ba abun, ba abun wancan ba. Ina so, ina so yeah ina so to wallahi ina so. Bana so ba, bana so ba. Wallahi. Kuma mutane suna ƙin ka man abun, abun nan. Kuma ba abun na raini wayo ba wo. Ba shi ba rai nin wayo a nan ba. Dika so ka yi, di ka yi ba ka, bana so a yi babu shi haka. Wa kurum ina yi so yayya na dare. Wallahi akwai shi da kyau fa.

O ne rana wallahi wancinawa sai ni bawo. Kuma ana ce ina, ina, ina ji kasuwa, ina ji kasuwa kuma ba daya, dai na jesa abu, abu nan dandawo. Kuma ina so yi shi, yi shi ba, a wurin nan. Ra so yi shi a wurin ba abu dai na ce yi to ka shiga haka, ka shiga haka, ka shiga haka ba wallahi. Kayi shi wallahi na mata da sunan shi. Wallahi na mata da suna shi. Ma na so inyi shi, ninayi shi haka. Abu dai na ce ka, dai na je indawo, dai na je indawo ba. Ina so yi, dan yi shi. Abu dai ka za, ke zawa kuma bazaiyubayiwu ba wallahi gaskiya ne. Wallahi bari yiwu ba.

Yamma ce mana. Yaa, ina ci, na ci fa. Na ci abincin rana. Ba abun zan ce tunda deya bu mutane mun na sane suna yi mana, Bani daya ba, like mutum ma nasani suna yi. Kuma, ban sane kuma kana yi abu ma kuna mutane de sukka karamu ka ido, ka ma abun ka yi ba kyau ba, ba kyau ba haka. Masu ban sani ba, muna yi abu na kuma muna wutashi ba abun da yace ka yi de ka zama haka ba. De ka wuce ba de ka wuce ba, ba de ka wuce ba, ba de ka wuce ba wala yi na rantse.

A wuri be so be che en zuba walahi beden iya zuwa ba. Eh, badan che eh wana den yi kuma ina yi. Kuma bana beden che abum mekyeu ba. Mutane be che ka zo dimba ka be shi. Kai ka je abun ka je kahuta, de ken ka. Bana abuden che ba den yi ba walahi gani anan gani anan beden yi ya bita den che camba. Ma su su wanchan be se ni ba o walahi su be se ni ba. So za ka so ka wuce ka wuce muna ya de ka yi, ya de mu yi. Ba komi ba, gani ga kai.

To be dikasa tafi to be dikasa ɗa ba akwe tukunya be dikayi abun de shi toh yayi kyau haka ba, a, rence toh abun abun yayi yayi mana be dikajika kashi kai kai kai kaba be dikayi abun kai be dikayi ba to be shi haka eh zona kuma ana na yi abana na na sena abunayi de mata wanchan be yi kiwu ba te yi ya sambo abunayi shi de yamba shi olai abunayi shi be kiwu ba o alai kuma be dikayi chamba na yi chamba.

To bana bana yi yabo nawa nchamba o, bas ka bana yi shi ba, bana yi shi ba. To idi, idika yi to idika yi, buri ka yi ba buri ka yi ba. To kuma bari ka gani abu ana ba to i-idika yi shi, dika yi shi, bari ka yi shi ba, bari ka yi shi ba. To idika ma ba akwai kadi magana mai kyau, akwai kadi magana da kyau, ba kadi magana ba, ba kadi magana ba. To idika yi shi to idika yi shi, bari ka yi shi ba, ka bai shi haka. Ni kuma na dawo da a wurin abu a wurin nan kuma na ga mutane suna yi haka suna suna yi haka.

Bari, bari in yi a yi shi bawo. Bari in yi a yi shi ba. Bari in yi a yi shi ba. Idan kana, kana so yi abu na can to ka yi abu na can. Wallahi bana so yi to ka yi shi. Bana so yi ba to, uh, ka bai shi haka. To, ni barin, barin in ce abun bawo. Abu mutane suna yi ruwan su ba ruwa na ba. Na zama abu na kawai gani anan suna wuta a can. To, ya dai muyi? Ba komi ba. Ba komi ba kullum da ka wuta abun haka.

Kai, tafiya tafiya nacan bare yuwuba. Eh, mutane suna saye de, ba yi bare yuwuba. Ko daga surikai, surikai cikin ka to ruwan ka. Wallahi, mutane ma ba, akwai mutane suna cire kiba. Zaisa shi dai, bare iya zubawa. Wallahi, za su wuce haka, pah! Je a wurin su. Ya dinka yi. Komi ba, da kai ya komi ba, ya dika yi. Gaskiya ne, kafada ya dika yi komai ba. Toh, suna yin abun su suna zuwa. A duka ku, dika yichsh, na ta, to wallahi kafada. Ni bani da karfi fa, gaskiya ne.

Eh guda guda daya biyu uku biyar akwai shi akwai shi akwai 16 naka wancan akwai akwai tara tara eh karamin yarona akwai shi de tara kuma wancan akwai shi de guda biyu guda biyu a suna suna suna da shi guda biyu eh guda biyu ne suna da shi kuma mutane suna ce mun akwai mu da shi guda yiwu a kuma a gida mu kuma ba ruwan su ba wana abu ne da kuɗi munayi da shi ba ba mutum ya ji ya ce kai gashi kaji ka yim ban da shi ba ba haka ba.

Walai bana ni bana ci gishiri ba na sai mutane suna ci fa, bani be taba yi m pani ci shi ba to ya diga yi ba ra komi ba mana mutane suna wuta walai anaal. Kuma ni kuma ni na zama haka abu na can baruwa na ba inda in wuta dai in yi a wuta, bere in wuta ba to be shi haka. Kuma bana so a wuta wuzu a wurina kuma na fara mu abu na rini ba wancan bana so shi ba gaskiya ne ba abun wasa ba. Kuma kana so wasa don dai lokaci da ka zuwa kana so wasa dai ni kuma ni dai na harin saji yanzu uwa ka na harin tsai kai bere yi ba gani ana bere in je kowe ba.

To ni bani da muhinmaci ba kuma a deka sa a cikin abokan abokatan to ni yi bere ka gani a wurin ba. Eeh, muna ce abun bere ka iya sama ka beshi haka deka iya sama abun ka same samaishi deka iya baka beshi haka kuma ba ka di ba ka rabu deka iya sami abun ba kuma kana damuwa me kana iya damuwa de abun. Di akuwe ka abun ka yi ampani deshi ba ka abun ba to ci kawuta ba abun deka zu ka zu, in zona kana ce abun kana ba ka damuwa yaya haka yaya ba ka damuwa. To deka sama mutum to yi yiishi to ka same shi ka yiishi mekyau, be sama mutum ba to deka deka jeka ni ma kudi deka kan ba ma mutane a waje.

A'a ba a yi amfani da wa ba a yi amfani de shi ba. Wallahoni be sen shi ba, gaskiya ni be sen shi ba. Me se be sen habu na a ke ad ne ba, ba sen be sen shi ba. To be sen na babu ba, beren i yayi amfani de shi ba. Kuma mi bi na yi amfani de shi be sen ni ba na manta da shi. Kuma tin ta be ka mu ina den ina be ina den sa me shi a cike akwai shi a cikin waya a ubashi a cikin ba to ina so sen ni fa bashi a cikin ba to den je nema shi den yi ampani de shi den den sen den sen shi. Kuma bashi ba akwai shi a cikin to den nema shi akwai shi to akwai ni da waya mana babban haka.

Bana soya shi ba, eh ya, gaskiya bani da shi ba to bani da shi ba to ya, ya zan iya dafa shi. Kuma mutane, mutanen sun ce, bareka yi abu ba kabe shi, kaje ka yi ka wuta da shi. Olai, wancan kuma olai, min suna, min suna abuna a na namanta da shi, na namanta da shi. Ma dai nima shi. Kuma eh lokaci, lokaci na guda daya haka na nima shi ne na impact da shi. Kuma guda, guda akwai shi guda, akwai shi guda tara ko eh na wuta yi son. In zunan olai.

Kei bana tabbatar da shi shi ba wallahi gani anan gashi a can. Akwai abu na a wurin mu bana tabbata shi ba, kama daya haka tabbata ba shi ba. Gaskiya ne ina faɗa daya haka, tabbata ba shi ba. Kuma duka su yi abu na kayi shi baka da riba, to kabar shi haka abu duka jika kashe jikin ka ba wallahi na rantse Bere yiwu haka ba, duka bai shi to kabar shi. Duka bai shi bari to ka wuta ta abun duka wuta ta yi shi. Ban da lokacin den zama magana da banza abu ba. Na so yi abu dai in shi ba. Ban da lokacin den yayi duk makonaba wallahi na harin ce.

Eh mana ana zuwa a gidan fim mana. Eh akwai, akwai last valantine ba. Na zuwa da soyi ina, na zuwa da soyi ina kuma wannan, wannan kuma den, den ji d akwai, akwai densa gun soyi den ji da shi. Kuma banida aiki ba, banida aiki ba bana so zama a gida ba den bi ta den ji, den jin shi. Wallahi ya aiko mana dika ji den ji kaloo, ehm, bai suna wannan ba, bai suna fim nan kai na manta da shi. Kuma akwai shi a cikin Hausa ne Hausa version na shi. Bo inji hane bo Hausa sun yi shi a cikin Hausa. Haka akwai shi dakyau wallahi zanje in kaloo shi.

A gaskiya ni bana iya ajiya da komi ba wo, gani akwai wani abu zan cishi walle bazan iya ajeshi ajiya ba incishi mai kyau. Duka ace ni in ajeshi ajiya kai bazai yiwubawo, narantse bazai yiwuba kuma duka ace kada kafita kaje awuri, kafita kaje cen, kafita kaje cen wallahi zanje. Wallahi, babu zance zai bani damuwa, zai bani damuwa inba. Inaso inyi shiri inyi shiri kau. Yanzu nan, munaso inyi shiri, inyi shi.

Eh akwe sablu na, na yi ban dishi iwa mhm shine na yi ban dishi. Akwe shi eh, eh classic ya na yi bane wancan kuma akwai shi ya iko, ya iko. Klasi na ya iko ya pi, ya pi iwa na kuma iwa, iwa tu ya kyau. Dukan sun yi kyau bo eh iwa, iwa mhm klasi ya pi iwa na bolai. Kuma wanchan, wanchan dikka sashe akwe shi, dikka sashe a chike a bo na de, de soni, de soni.

Ina, tafiya kasuwanci wallahi. Na tafi shi mai kyau fa wallahi. A wuri na kuma yayi zafi. Idan kasuwa, idan ka siyo wuta kuma bai rika yi a wuta, wuta di ka siyo ba wallahi. Akwai wuta ni na, dasu baka damuwa, damuwa mai kyau. Ban da lokaci, dan je nima abu na mba. Idan na wuce, ina wuce wallahi ina je abu na. Bari in yi a zama, zama a wurin daya ba wallahi. Bana so dogon magana ba. Su na ci haka, bana so su dogo, dogo magana ba wallahi.

Wallahi bani da haɗi ba, bani dashi ba, bana yi amfani dashi ba, kuma yanzunan kuma wannan, wannan ya kira ni na bani, eh, bansan shi ba, eh, abunan na bani, eh. Kai gaskiya bansan sunan abunnan a cikin Hausa ba. Kai, eh kuma na ce shi shi ba ba ku mi ba ni ba na damuwa da agunan ka da me haka ba in dai kina so inyi abu ki na so ki yi bani da bani da damuwa ba wallahi ten wuta da tunda abun ka na yi wallahi kuma aka na so rena mun wayo wallahi dai in ci uwa ka na ren tsaye dai ka yi asamun duka yi asamun ni a wurin gawa wallahi a wurin reni da wayo bani na wucewa na bi na bi agunan wancan wallahi.

Naija ski yana taɓa kasa ba, bana, bana taɓa shi ba, bana so taɓa shi ba wallahi. Kaman abuna na karemin yara, amma ni bana so taɓa shi fa wallahi gaskiya ne. To kuna so taɓa shi to, ɗan canji ma ku ne, bana wa ba. Amma ni bana so taɓa shi fa gaskiya ne. Idan ya taɓa shi kama kai muna yi kaman yara, karamin yara bana so taɓa shi ba. Idan haka kuma bana so taɓa shi ba. To, yanzu ma ana yin abinci, abinci na, na addu'a haka. Dafashi da kyau mana, to kunci.

To, dika tashimina abu dika yi bas na a wurin ba, dika zo ka tashi to dika tashi dika wuta ba abu dika tsama a wurin daya ba. To mota ne berai susani ba to kai kasane mana. Na so ji kashe ki jikin ka. Hm, bana da karifi ba o. Bana da karfi janje inbi mutum ba. Har gida, kama me uhm. Bazai iya yi ba o, gani a nan. Bazan iya fita ba, gani a gida. Wallahi, bana iya wuce ba.

Ammafa, ammafa, eh, bana yi wanna ba, bana yi shi ba gaskiya ne, bana yi shi ba. Ni na zama a gida kawai muna, mun yi ya je ya yi abu a tsamba, gane, gane a gida. Muna so je wuce yi abu don wuce don je yi abu, wallahi. Muni bani abu don jan yi a wurin ba, ya da muyi. Kuma akwai, akwai yaran nan suna so dameni gaskiya ne. Suna dameni kamar haka, wallahi. Ba abu, ba abu, daga dukan ce ya barai iyayi ba, barayi ba dai, dai yi muna, wallahi dai yi.

Bana iya abu na baya, bakaci ba. Idan ina so iya abu na yi shi kuma don sa a, zuciya ina yi shi. Wallahi abu don ce haka ba kuma bani dai, bani da abun can da, da in iya yi ba. E, gaskiya ne. Ina so yi shi da in yi shi muna. Ma kana, magana kaman ni, bari in iya yi shi ba. Abu na can raini wayo ne o. Wallahi mutane ba su sani ba kuma raini wayo ne. Mani gaskiya bana so raini ba o. Gaskiya bana so raini wayo ba. Ba akwai mutane raini yanzu na. Duka dai abun ba mutane su ta, ba ka dama, ba ka dama, ba ka dama. Bana so dama ba fa. Wallahi gaskiya ne.

Gaskiya ni bana da dafa bombao kuma rufi. Dika daga shi ka wuce da shi kuma wancan kuma ni gaskiya bana so ci bawo wallahi. Abun dika ci to dika yi wancan dika yi wancan bika zu ka yi ba. Kana wuta da abun naka wallahi ni bai sani ba. To kana so yi abun ka yi shi mana wallahi kana so yi abu ka yi shi. Dika ci dika yi bari ka yi ba dika ci dika yi bari ka yi ba kuma lokacin na tafiya fa'a wallahi. Kama shiriki gudu haka wuna bai ka gani wu nan ba. Eh mutum dai ya wuce abunka wallahi gaskiya bari ka ganshi ba.

A gaskiya bana tara banasa abinci a a jiyaba amma wai nima na sashi a cika dan cinkafa a wancan na ci shi na ci shi me kyau to dai in iya sashi a jira haka, ba duka a duka ciye shi wallahi baren iyaba wallahi baren iyaba gani mana baide kuyi suyoyi ba abun duka ci taɓa bare ka iya yiba barika iya yi ba wancan ba ruwana ba, gaskiya ne ba ruwana ba, abun ruwana bari in sa bakina a cikaba, in mutane abuna wallahi gaskiya ne.

Eh kuma awu je da ka fita, to ba da ka taɓa ka ga abun ba. Wallahi kamai ba da ka iya ganin ba. Da ka gani abun ka yi hama akwai wanan da ka ganshi. Da ka cire shi ba da ka iya ganin abun a can ba. Wallahi ga kai ga di. Da gaskiya bare iya yu ba. Kuma zina kuma ni ina so, ina so yi bacci na wallahi, ina so yi bacci mai kyau haka. Kuma bari in iya yi ba, bare yuwu ba, wallahi. Ina so manta, manta da abun nan kuma bare yuwu ba. Ni kuma ina nema kuɗi ne abu na can ba, ina nema ne. Baza ka taɓa ka gani na a wurin hudu ba.